Ba na kwana a gado a ƙasa nake kwana, a kuma kan tabarma nake kwana kuma gun da nake kwana babu haka kaman abubuwa na more rayuwa.

Ba ni da fanka a kan ɗakina, ba fanka inda nake zama, sannan inda nake aiki ma babu fanka.

Ba na aiki da kwamfuta sosai amma duk da haka dai na kan sabanta wasu, eh, ayuka ko kuma irin kamar wulfafa da kuma yanayin da cikinta yake. E, na kan sassauya amma ba ko da yaushe ba.

A lokacin zafi bana jure zafi sosai. Ina yin wasu dabaru domin kare kaina da, eh, damuwa da zace sosai. Ina kamar irin su wanka akai-akai da kuma yin, eh, sabonta ruwa a jikina da kuma kamar, eh, rage sanya kaya masu nauyi irin su rigar sanyi da kuma manyan kaya haka.

A inda nake aiki ni ne shugaban gurin wato ni ne dai, eh, mai mamallakin shago na. Ba ni da wani shugaba a gurin. Ni ne CEO na inda nake aiki. Don haka ba ni da wata dangantaka da shugaban aiki. Gyara nake yi kuma ni ne shugaban gurin.

Ina cin salat a cikin abinci. Idan musamman ma idan shinkafa ce mai da yaji ina jin daɗin salat sosai da sosai amma mu a gurin mu muna ce masa salak.